Kanafi kuzari da safe ko da yamma? Eh to gaskiya da safe na fi kuzari, saboda ai da safe kan shine lokacin duk wani gajiya da sauransu ya riga ya tafi. Zaka tashi da safe kayi duk abunda zakayi kafin yamma, saboda in yamma ta riga tayi anriga an gaji. Bakomai ne ma zaka iya yinshi da yamma ba. Shiyasa wani abu ma in yamma tayi sai dai ka haƙura da yinshi kawai sai gobe da safe. Saboda ka riga ka gaji, ba lallai bane ka iya yinshi. Gaskiya na fi jin kuzari da safe kan, amma da yamma kan iya akwai gajiya.

Ina kake ajiye makullan ku? Eh, ina gaskiya yawanci na fi tafiya da makulli na, sai dai wani lokacin idan wanda muke kwana tare da shi baya nan kuma zai riga ni dawowa, to na kan ajiye masa a cikin gida. Amma dai ni na fi tafiya da maƙulli saboda hankali na ya fi kwanciya da na tafi da maƙulli na, me makunna barshi a gida ɗin. Saboda wani lokacin ka barshi a cikin gida ma, za a iya zuwa a ɗauka, a zuwa a buɗe ɗaki ayi wani abu. To amma in a jikin ka yake ka san ka riga ka tafi da shi babu wanda zai zo ya buɗe maka ɗaki ma. Gaskiya na fi dai tafiya da maƙulli na kam.

Yaya kake magance koke-koke? To ƙoke-ƙoke gaskiya yawanci tsawa mana. Irin yara marasa ji wanda za su zo su yi ta kuka suna damun ka. Kana wannan to gaskiya tsawa wani lokacin hadda bulala mu. Ka sa bulala ka daki yaro hankalin shi ya dawo jikin shi, ya danganta ne. Wani kukan da dalili, wani kuma ba wani dalili. Haka kawai zai ta damun ku da kuka irin kukan banza dinnan. To gaskiya irin wa'yannan duka nakeyi da tsawa da sauransu. Gaskiya saboda wani lokacin yaro in an dake shi ko an masa tsawa ɗimma ya ɗan yi wannan ƙara wannan kukan shi kenan sai kaga yaje ya nemi waje ya kwanta daga nan kuma sai bacci. To shiyasa bana kallo irin wannan duka ko kuma tsawa duka ba wanda bana yi.

Wane gidan abinci kake fi so? Eh to gaskiya gidan abinci kana fi son City Star gaskiya saboda sun iya aiki, abincin su yana da daɗi, yana da kyau, ga tsafta da sauran su dai duka gaskiya. Sai kuma wani ɗan ƙarami rastorant wanda shi ma na zuwa na saya abinci wani lokaci wanda ake kiranshi Kwambawa Tabbas kuma abincin su yana da kyau. Suna da ƙokari sosai sosai.

Me kake shirin yi a ƙarshen mako? Eh to gaske abubuwan da nake shirin yi kam fa suna da yawa a ƙarshen makon nan, sai dai daga cikin su ina so zan ba da kayana za a wanke min. Akwai sanitation na ɗakina inda nake zaune za a yi sanitation nasu. Sannan kuma akwai wasu ayyuka ma wa'yanda duk suna gaba na ya kamata na yi su a ƙarshen wannan mako. Kuma in sha Allah ina so zan yi su dai kam duka.

Kana iya dafa abinci? Eh, sosai ma na iya dafa abinci. In takama, musamman lokacin da nake makaranta ba abun da ba na girkawa. Komai zan girka naci, tuwo, shinkafa, dan wake, alale, ƙosai, dawaye da sauran su duka. Na iya girkawa kuma na ci kuma sai daɗi. Gaskiya musamman lokacin ina makaranta kama abun ya yi yawa. To amma yanzu da yake mutum yana gida tukuna ba komai ne za ka dafa da kai ka ba. Yawanci sai dai irin ruwan zafi ko ruwan wanka haka shine ma abinci kamar lokacin da nake makaranta ina dafa abinci sosai kuma zai yi daɗi. Kowa da kowa zai ci yana son ci.

Kana iya tsalle igiya? Eh, da lokacin yarinta haka muna yin tsalle na igiyan nan amma dai gaskiya ban da yanzu kam. Saboda yanzu an girma in ka ga yara suna yi ma sai dai ka tsaya kana kallon su kawai. Amma da mun yi sosai kuma muna kan yi, ai abu ne mai daɗi saboda yana daga cikin abubuwan da suke sa motsa jiki ma. Wanda ko da ba ka ƙwallon ƙafa, ka ga kana ɗan wannan tsallan, kana ɗan rage siga kana motsa jikinka. Wannan shine amma tabas ina son su sosai kuma ana yi yayi.

Nawa nisa kake iya tafiya da ƙafa? Kai, ai tafiyar ƙafa baida wani iyaka ne a wajena. Gaskiya ina tafiya, ina iya tafiya mai ɗan nisa da ƙafa. Irin kamar ace tafiyar kilomita uku, biyu, ɗaya. Wani lokacin har biyar ma in ta kama, mutum zai iya yi. Ina iya yi da ƙafana gaskiya. Amma gaskiya sai dai in ta kama ne ba ko da yaushe ba. Amma tabbas ina tafiyan ƙafa sosai ma lokacin a wajen aiki ma zaka je wajen aiki babu abin hawa. Dole da ƙafa zaka tako ka dawo har inda zaka samu abin hawa ko kuma lokacin har gida ma. To gaskiya irin haka ma ya sha faruwa da ni. So tafiyan ƙafa ina yi sosai gaskiya ni kam.

Kuna amfani da ruwan rijiya? Kai gaskiya a'a. Don ni rabona da naga rijiya a unguwar mu ma na jima aƙalla. Don tun da ma can rijiya ina ga guda ɗaya ne ko biyu ne kaba a unguwar mu, to yanzu kuma duk basa aiki ba. Gaskiya ruwan rijiya kan yanzu fa sai a hankali ba sosai ba gaskiya. Don gaskiya gidajen da suke-- kai babu ma yanzu kan a unguwar mu kan yawanci ruwan famfo na iso Bohol kawai. Shi ne yawanci wanda ake amfani da shi a amma da ba da ruwan rijiya kan. Dan ni na jima ma ban ga rijiya ba. Gaskiya na jima sosai a rabona da rijiya, sai dai ko don ta inda muke ne babu rijiyoyin shine ban sani ba. Amma dai gaskiya na jima rabo na da rijiya, kanda naga rijiya babu lantana har na sha ruwan rijiya ko na yi amfani da shi.

Me kake yi da safiya lokacin da ka farka? Daga farko idan na farka, na tashi na ɗanyi addu'o'i na, sai na duba waya na. Daga nan kuma sai na tashi na je na yi brush, na wanke fuska na, na yi abun da ya sauwaƙa na fito. Lokacin yin wanka na yi wanka. Kafin nan naɗauki waya na, na duba saƙonni da suka shigo. Daga nan kuma sai na nema abin karyawa na ci. Idan ina da aiki sai na kama hanya na fita aiki. Idan kuma bani da aiki, idan na karya zan zauna na ɗauko waya na, na ci gaba da duddubawa har lokacin da ya kamata. Daga nan na fita na je inda zan je, na yi duk abin da zanyi.

Me ka ƙi ci a wurin aiki? To gaskiya kusan babu wani specific abun da nake ci guda ɗaya. Komai na samu ina ci. Sai abun da ya zama na shi ne available, nakan saya na ci kawai. Ba tare da a'a sai na samu ainihin abun da nake so ba. Amma dai gaskiya na fi sayan shinkafa ko kuma maasa. Sune gaskiya abubuwan da na fi saya. Amma in babu su ma wani lokacin zan sayi ɗanwake ko kuma na sayi doya ko gwaten doya da sauransu dai abubuwa da yawa. Amma dai wanda na fi so kam, na fi so na samu shinkafa ko kuma maasa.

Kana fison fanka ko AC? Gaskiya ni dai na fi son AC to amma da yake mu talakawa ne Allah ya yiwo mu ba mu da ƙarfi sosai fanka muke amfani da shi. Amma dai gaskiya na fison AC saboda fanka iskan da yake wurawa yana damuna yana sa numara sosai. Ku san yanzu ma haka shine ya sa ni mura da yake damuna. Amma idan AC ne duk wannan abun bare dame ka ba. Gaskiya ne dai na fi son AC nesa ba kusan ba ma.

Sau nawa kake rubuta rahoto? Gaskiya, duk yanda ya kama. Ya danganta da rahoton da aka samu. Amma aƙalla ina rubuta wa sau uku, sau huɗu a rana ke nan so. Amma ya danganta da yanayin rahoton da aka samu ne. Duk da ba wai na cika rubutawa bane sosai sosai. Amma kuma ba wai kullum kullum bane nake rubutawa. Amma dai ina rubutawa duk lokacin da ya kama. Irin sau biyu, sau uku. Hakan nan.

Kana raba ayyuka ga wasu? Eh, ina raba wa sosai ma. Musamman in irin aiki akwai yawa hakannan. To zan iya raba wa ince wane kai kaza, wane kai kaza, wane kai kaza. Kuma wane kai za ka mana kaza, wane kai za ka mana kaza. To kowa za a raba masa abin da zai yi saboda a samu aiki ya tafi lokacin da ake bukata. Kuma hakan wani lokacin ma ya fi sauri. Idan an rarraba ayyukan kowa zai yi ƙoƙari yaga ya gamana shi. To dalilin haka sai ka ga aiki ya fi sauri. Tabbas muna raba ayyuka wa jama'a sosai sosai. Musamman in yaza mana aikin ma yana dayawa tabbas.

Kana tafiya da sauri? Tab gaskiya, in dai ina tafiya da ƙafa kanda ma sauri nake yi don ban iya tafiya ma irin tafiyar marasa lafiyar nan ba. Gaskiya sauri nafi yi saboda kusan duk inda zanje da ƙafa dama sauri nake yi na ga na isa. To shiyasa bazan ma iya tafiya a hankali ba. Gaskiya nafi so nayi saurin saboda in kana sauri nan ne zaka isa lokacin da kake so. Sai kaga kamar ba da ƙafa kaje ka ba. Amma in kana tafiya kamar mara lafiya, sai ka jima bakaje inda za kaje din ba kuma kaga jima. To duk dai irin wannan. Shiyasa ni nafi so in zanyi tafiya, na tafi da sauri. Kuka gaskiya Alhamdulillah nafi son yin saurin kuma ina saurin.

Wane lokaci na shekara kake fi so? Eh to gaskiya na fi son wannan lokacin daga watan ɗaya, watan biyu zuwa watan uku da zai zama first quarter kenan. To na fi son first quarter na kowane shekara saboda na ga kaman yawanci damarmaki a wannan first quarter ɗin suke zuwa. To shi ya sa ma ban san me ya sa ba na fi son shi amma tabbas na fi son wannan first quarter na kowane shekara watan ɗaya, watan biyu zuwa watan uku haka. Eh sosai to sai wani lokacin kuma a watan shabiyu amma watan shabiyu shi yana zuwa da ƙalubale da yawa shi ya sa bai cika damuna ba sosai amma na fi son wannan watannin farkon nan na kowane shekara.

Wane irin wasa kake yi a waje? Tab, gaskiya ba wani wasan da nake yi a waje nikam. Sai dai wani lokacin in ka fita waje yara suna nan to za ku ɗan yi wasa da su ɗaya, biyu hakannan. Amma musamman wai na fita waje ina wasa ko wani wannan kam gaskiya ban iya ba saboda gani nake yi wasan ma ɓata lokaci ne. Kuma amatsayin mu na manya masu hankali, yaushe za ka tsaya kana wasa a waje. Sai dai yara dai wanda ake ɗan wasa da su ɗaya, biyu hakannan za ku ɗan yi wasa da dariya kowa ya kama gaban shi. Mu bayan wannan kuma ba wani wasa gaskiya.

Wayarka na cika ajiya? Eh, gaskiya wayana tana yawan ajiye abubuwa sosai sosai ma. Don yanzu haka akwai abin da ya fi shekara da shekaru a cikin wayan nan. Kuma tana nan, suna nan. Dun lokacin da na tashi amfani da su, zan duba, zan yi amfani da su. Gaskiya, indai ajiya ne ba laifi. Wayan nan tana ajiye abubuwa sosai da sosai. Eh.

Me kake yi lokacin da ruwa yake zuwa? To, lokacin da ruwa yake zuwa in kamar ruwan saman yake nan, babu abin da nake yi illa na fara tunanin ta ina ruwan zai zo sannan kuma ya za a yi na tattara ko ina yanda karar ruwan ya shigo ko fenti ko wani abu a kan nan. Eh shine to iyakashi in dan duba windon ɗakina na tabbatar yana rufe. In kuma bana gida nema zan kira waya a zo a rufe min window na. Sai kuma ɗan abun da ba ra a rasa ba dai haka nan wanda zaka ƙare kai haka.

Wane irin nama kake fi so? Nama kan gaskiya ni nafison naman kaza. In kuma banda naman kaza ne to sai kuma naman rago. Amma kazanma nafison irin kaza namu na gida. Ba na agrik wannan masu chemical da yawa ɗinnan ba. Nafison na kazan gida ko kuma zabuwa. To amma dai ita zabuwa namanta yafi zaƙi ne kawai. Amma dai naman kaza yafi daɗi gaskiya. Saboda kaza tafi zabuwa namama. In dai maganan wannan ne kuma gaskiya. Akan naman saniya ma ni gwanda min na rago. Saboda naman rago yafi daɗi, yafi laushi, yafi komai dai kawai gaskiya. Shi yasa ni nafison shi sosai akan naman saniya. Naman ƙananan dabbobi kuma gaskiya naman kaza shine best a wajena. Shi nafiso.

Kana kallon inuwar ka? Eh, ina kallo lokaci lokaci ba, saboda wani lokacin inuwar naka zai zama yana gabanka, wani lokaci kuma zai zama yana bayanka, wani lokaci kuma zai zama yana gefenka. To duk lokacin da ya kama ina tsayawa in kalla inuwa na, naga me musamman in ya zama yana ta gabana ne ko ta baya na ko kuma ta gefe din duka ina kallo gaskiya. Ina kallon inuwa na.

Wane irin miya kake fi so? Tau gaskiya miya indai normal miya ne. Gaskiya na fi buƙatar miyan stew. Miyan stew ɗin ma ya zama irin sauce dinnan, ɗanɗan sa namomi da ba a yi ta. Gaskiya na fi son shi. In kuma miya namu irin na gargajiya ne ya yi, to gaskiya na fi son miyan ganye, yakuwa da alayyahu. Gaskiya ina son wannan miya kamar na tuwo ke nan. Ina son miyan yakuwa da alayyahu kusan shi ne favorite dina ma gaskiya. Indai a ɓangaren tuwo ne. Amma in kuma normal miya ne, ina son stew kuma haka ina son sauce. Kusan na fi son sauce din ma saboda ɗan wannan yaji-yaji da yake da shi ɗin.

Kana zuwa wurare da wuri ko daga baya? Eh, ina zuwa gaskiya saboda irin wani abu ya faru ko na gaisuwa ko na jaje ko wani wannan, to ina zuwa mana gaskiya. Wasu lokutan ina zuwa daga baya ne saboda yanayin jama'a. Wani kuma in lokacin jama'a ne idan kaje ma ba lallai ba ne ya gane cewa ka zo. To shiyasa nake bari sai daga baya na je ni. Amma wani lokacin kuma ina zuwa da wuri ɗin saboda ya danganta da yanayin kusancina da shi wanda zan je wajenshi din. Hmm, amma dai ina zuwa kan duka, ba wanda ba nayi. Ina zuwa da wuri wani lokacin kuma wani lokacin ina zuwa daga baya ne. Ko ma dai, yaya ne duka babu inda bata kasance ba. Hmm, ya danganta kawai da yanayin kusancina da wanda shi zan je wajenshi din ne. Wani in kaje da wuri ma ba lallai ba ne ya gane cewa ka zo. Haka wani kuma dole sai daga bayan ne ma zaka samu labari kafin nan kaje ka.

Kuna samun horo a wurin aiki? Eh, taf sosai muna samun horo a wurin aiki musamman idan ya zamana wani sabon abu ya zo za a ɗauko mu an nuna mana ga yanda za a yi kaza ga yanda za a yi kaza duka babu yanda bata kasancewa. Muna samun horo tabbas yanda ya kamata ma don aiki dole sai da horo saboda in ba haka ba sai a tafi a barka ma. Muna samun horo a wajen aiki yanda ya kamata sosai da sosai musamman akan sabbin abubuwan da suka fito.

Yaya kake kula da gashin ku? To gaskiya, ina kula da gashina duk lokacin da na ga gashina ya ɗan yi taro yayi yawa, zan je wajen mai aski ya rage min. Sannan kuma akwai ɗayin da ake shafamin, a ɗan shafamin baƙin ɗayin da wasu ƴan mayuka dai haka da sauransu wanda zai ƙarawa gashi ƙarfi da kyau da kuma haske. Inda za ka gan shi zai ba ka sha'awa ɗin. Saboda da yake ina barin gashi, ban cika aske gashi duka ba gaskiya. To wannan barin gashin da nake yi ya sa dole nake kula da gashin yanda ya kamata. Dan jiya ne duk lokacin da na ga gashi ya ɗan tsiro na je na ɗan rage shi sannan kuma idan na ga ya fara ja, a shafa masa dayin ya koma baƙi da kuma sauran mayuka dai wa'yanda baza a rasa ba duka. Haka nan nake zuwa nayi amfani da shi.

Kana sa turare kullum? Chab ai sosai ma. Kullum kusan koyaushe ma ba kullum ba, kusan koyaushe saboda ko masallaci zan je ne ina alwala ina saka turare. Saboda turare yana da amfani sosai a jikin mutum. Shi ya sa bana rayuwa babu shi. Kusan koyaushe ina tare da turare. Haka kuma kome zanyi, koya zanyi, idan kaga ba sa turare to gaskiya bana gida ne. Amma inda ina gida kusan kullum sai nasa turare ba kullum ba ma koyaushe. Duk lokacin da ko fita zanyi ko kuma zanyi wani abu, hakan nan dai zan nemi turare na saka. Wannan kan a rubuce yake.

Kana yin waƙa cikin zuciya? Chap, yanzu ma ina ga waƙa na gama a cikin zuciya na. Ina yin waƙa a zuciyana sosai da sosai ma. Musamman in waƙan ya zama na ya min daɗi kuma yana burge ni, to ina rera shi a cikin zuciya na. Wani lokacin ma in ina so na iya waƙan to ina yin shi a cikin zuciya na. Nan ne zan fi iya waƙan sosai sosai. Ina yin waƙa a zuciya sosai ma da sosai. Saboda akwai lokacin da in kana waƙan ma, zaka ga kai ba wai damuwan ka mutanen da suke wajen su jime ka ke yi ba to za ka yi ta rera waƙan a cikin zuciyan ka sai a ɗauka wani karatu ka ke ko kuma wani abu amma kuma ba a san waƙa ka ke yi ba. Ina yin waƙa a zuciya sosai da sosai gaskiya.

Kana kare wayarka daga ƙwayar cuta? Eh sosai ma, duk wasu matakai da ya kamata na ɗauka wajen kare wayana saboda kanwa daga wasu cututtuka na virus da kuma wannan gaskiya ina yi, shi yasa Allah ya taimaka da wayana bata bani wani matsala sosai saboda duk irin wainan abubuwa ina iya ƙoƙari na nagana kare wayana daga su. Saboda kusan wayana ita ne shagona, to barantaɓa bari duk wani abun da zai same ta ba, har wanda zai kai ga ta tsaya ta daina aiki ko kuma wani abu makamancin wannan. Shi yasa nake iya ƙoƙari na nagana kare wayar tabbas duk abun da ya kamata in yi wajen cewa ganin cewa na kare wayana kam haka ne.

Menene burin ku a aikin? To gaskiya, ni a aikina ko kuma sana'ata da nake yi ba ni da burin da ya wuce yanzu ace yau ga ni duniya ana maganar cewa wane ne, wane ne. Wannan aikin ku kira wane, to wannan abun shine babban buri na. Ace duk wani abun da ya gagara a kira ni, ni ne zan zo na iya yi. To wannan shine babban buri na kuma in sha Allahu, zan iso wannan level ɗin a hankali, a hankali. Saboda aikin mu aiki ne wanda yake buƙatar research da bincike kuma da rigima da sauransu dai duka. To kuma ina iya ƙoƙari na, na ga cewa ina ɗaya daga cikin waƴanda ake alfahari da su a wannan aikin. Shi yasa a koda yaushe duk wani abun da zan yi nake tsayawa na yi shi bil haƙƙi da gaskiya kuma standard. Ba wai wanda zaka yi na jeka na yi ka ba saboda yau ka yi, gobea kira ka gyara ko kuma wani abu. Nafi ganewa nayi aiki yanda yakamata, yanda duk wanda yazo ya gani zai ce wanda ya yi aikin nan yayi ƙoƙari kuma ya iya ko ya ƙware. To wannan shine babban buri na kuma in sha Allahu muna kan hanya.

Kuna yin wuta da itace? Eh sosai ma muna yin wuta da itace saboda yanayi na rayuwa. Duk da itacen shi ma ya zama abin da ya zama to amma kuma dai duk da hakan ba zai sa a daina amfani da shi ba. Musamman in ya zama na irin abun da za a girka mai yawa ne wanda ba zai yiwu ka ɗora shi a kan gawayi ba kuma haka ba zai yiwu ka yi amfani da electric kuka ka yi amfa ka girka ba to dole sai dai a yi amfani da shi ainihin itace din saboda wasu tukwanen manya ne to ka gaba ban tukunya kuma ba zai yiwu ya hau ƙaramin murhun gawayi ko kuma electric ba to dole sai dai itace ne. Musamman duk haka kamar irin girkin biki ko kuma wani suna ko wani taruwa hakanan to dole sai dai itace din gaskiya saboda gawayi ba lalle ba ne ma abun da kake so haka kuma electric din ko kuma shi ma gas kuka din duk bara su ma abun da kake so ba. Matuƙar in dai girki yana da yawa to kawai sai dai fa itace din. Mu kan dai a ta nan gaskiya.

Kana kunna tsaron batiri. Kai gaskiya bana wani kunawa ni kawai dai dayake na sani, in caji na ya kare, caji ya kare. Ina da power bank sannan kuma akwai wutan NEPA. Zan zo na saka caji, to shiyasa ban damu da wani kunna wani tsaron batiri ba gaskiya. Sai dai wani lokacin da ban sani ba ta iya yuwa wayan da kan shi idan batirin ya ɗan yi ƙasa kaɗan to sai ka ga da kan shi batirin ya shiga ainihin batiri saver. Amma bayan wannan gaskiya ni ban cika kunna wa ba. Ni bana ma kunnawa sai dai ya shiga da kan shi ɗin saboda daga lokacin da cajin batiri na ya kai ashirin to daga nan zai shiga batiri saver da kan shi tare da na sa shi bama. To wannan shi ne kawai amma dai musamman ni na saka da kai na gaskiya bana sawa bana, ma amfani da shi.

Yaya kake jurewa zafi? To wannan kan ai babu yadda zamuyi, tun da Allah ya riga ya yi mu talakawa, wadanda ba su da karfi, to dole haka zamuyi haƙuri. Idan ana zafi sai dai mu ɗan nemi inda yake da ɗan iska, hakan nan ne sai muje mu ɗankwakkwanta. In ya zamana ba lokacin aiki ba ne kenan. Kuma lokacin aiki ne ma, kana nan ka na ta aikinki ma wani lokacin bara ka san da zafin ba. Har sai ka zauna tukuna. To gaskiya wannan shi ne, amma dai zafi ga hakan dai muke jurewa. Lokacin da ake yi mu ɗan nemi inda babu zafi, mu ɗan maƙale haka kuma in aiki ne ma, zamu ci gaba da aiki ne dai, ayi tashar ruwa kawai. To wannan shi ne.

Waɗanne kafofin yaɗa watsa labarai kake amfani da su? To gaskiya kafofin watsa labarai da nake amfani da su suna da yawa. Amma dai kusan na yan zu kan su duka su zai zama suna a yanan gizo ne, na online ne. Duk wani akwai gidajen rediyo wanda suna da shafukan su na sada zumunta haka sannan kuma suna kallon labaran wasu kai tsaye haka. Kuma dai duk dai abun da baza a rasa ba. Tabbas suna kallon labarai amma dai kusan yawanci duka online ne. Duka wanda suke a yanayin gizo ne. Yanzu sune waɗanda nake amfani da su. Kuma Alhamdulillah suna biyan buƙata yanda ya kamata. Duk wani rahoto kafin ma gidajen rediyo namu na gargajiya su watsa shi, su wa'inan na sada zumuntan sun riga sun watsa. To shi yasa za kaga mutum yafi samun rahoto a kan lokaci maimakon su a yanayin gidajen rediyo na gargajiya ko kuma gidajen TV. Tabbas na online suna ƙoƙari sosai kuma ni nafi amfani da su.

Yaya kake gina dangantaka ta kasuwanci? Eh to, daga farko dai duk wata dangantaka da take faruwa tsakanin kasuwa da ɗan kasuwa ko kuma kai mai saya da mai sayarwa, dole gaskiya ne. Ana buƙatan gaskiya. To, Alhamdulillah, duk abin da zan yi da kowa yene ine, ina ƙoƙari na gama kamanta gaskiya ɗin. Saboda wannan gaskiyan ita ne kaɗai abunda zaka riƙe, zata kai ka duk inda kake so kaje. To shiyasa duk da cewa ni ba kasawa nake ina sayar ba, sai dai naje na saya. To amma Alhamdulillah ina iya ƙoƙari naga cewa na gina dangantaka mai ƙarfi tsakanina da su 'yan kasuwa din. Wanda ko da ace yau ba zan yi kwana biyu ban je ni ba, su da kansu zasu kira ni su jiya wane lafiya kwana biyu, baka zo shago ka sai ka zaba ko kuma ka zo kaɗan yi sayayya ko kuma ka biyo a gaisama. To, duk wannan yana daga cikin hanyoyin da zaka bi wajan ka gina dangantakar ka ne tsakanin ka da 'yan kasuwa din ko kuma kayi ma da kake in kasuwa kake. In dai yazaman akwai gaskiya a lamuran ka to in sha Allahu, zaka zauna lafiya da mutane. Kuma babu wani abun da zai faru in sha Allahu. Dole ana buƙatan gaskiya ne a kasuwanci. Kuma Alhamdulillah muna iya ƙoƙari mu zama mu kamanta gaskiya ɗin.

Kana raba abincin ku da mutane? Chab ai kusan ne bana ma iya cin abinci ne ɗaya. Shi yasa ko da yaushe na fi so im ma zan ci abinci mu ci da mu ne ko kuma mu biyu ko uku a kanna. To nan ne zan fi jin abincin yana shiga ko kuma zan iya ci da yawa yadda ya kamata. Amma yanda ne ɗaya zan ci gaskiya ba wani cin abinci nake yi sosai ba. Dan bana so maraba kan. Na fi so mu ci tare a kwano ɗaya kowa yana ci. To nan ne zan ji abincin yana tafiya min yanda nake so. Amma yanda ne ɗaya zan ci kam gaskiya abincin duk daɗin shi ba wani birge ne yake ba gaskiya. To na fi so sun samu a ce mu ɗan haɗu mu biyu ko mu uku muna cin abinci. To hankali na ya fi kwanciya. Kuma hakan na fi so a ko da yaushe ma.

Kana musafaha da mutane, eh tafki wannan kam ai kusan shine babban abin da ya kamata wannan musafaha saboda duk lokacin da aka ce ka je wajen mutane ka musu sallama toh abun da ya kamata ka yi na gaba shine kuyi wannan musafaha din saboda shi ma wannan ladan shi da ba. Shi ya sa na fi son nayi wannan musafaha ɗin da mutane kuma abin birgewa shine kowa da kowa, bawai dole sai iya sa'anni ko wani a'a da ƙanne da yayyu da iyaye da waye. Ni duk wannan babu wanda ba na musafaha da shi saboda kusan hakan din shine abun da shari'a ya ce. Shi ya sa muke iya kokari mu ga cewa anyi yaka ɗin. Eeh.

Nawa madubi kuke da su a gida? To gaskiya, da yawa dai kawai za a ce, inda aƙalla akwai ɗakuna da su ka kai shida a gida, sannan kuma suma kansu matan akwai su da yawa a gidan. Kuma mata gaskiya za a ce sun fi amfani da shi madubi din. Amma dai madubai kan akwai su da yawa sosai da sosai. A gaskiya, aƙalla za a iya samu, ko kusan guda goma. Eh, tabbas akwai madubi a gida kam.

Rubutun ka yana da kyau? Eh, ba laifi. Muna dai iya kokarin mu saboda tun lokacin da muke makaranta, irin primary school haka muka iya kokari muga cewa mu maintain hand writing. Kuma Alhamdu lillahi rubutu yana da kyau sosai. Zai karantu fiyeda yadda kake tunani. Za ka karanta komai da komai hankali a kwance ba tare da ka yi karatu ba ka gane me aka rubuta ba ko kuma wani abu makamancin wannan. Tabbas muna iya kokarin mu wajen ganin cewa mun yi rubutu mai kyau wanda zai fita kowa da kowa zai iya karantawa ba tare da wani fargaba ko kuma doguwar binciken me aka rubuta. Nan ban gane wannan ba. Tabbas rubutu ba laifi Alhamdu lillahi.

Kana fi son bas ko taksi? Eee to gaskiya nafison taksi saboda yanzu ka ga shi bas na farko mutanen da zai ɗiba da yawa, zai ɗibi mutane da yawa kafinnan wani lokacin ma yana tafiya yana tsayawa, yana tafiya yana sauke wasu yana ɗaukan wasu. Sakamakon a taksi babu wannan. Taksi kuma yanzu duk inda kake so har inda bas ɗin baya zuwa taksi zai kai ka saboda shi taksi in ka ce masa a inda zaka je ma to shi kenan kawai kuɗi zaka tambaya zai ce ka zane kuɗinka ka biya shi ya kai ka har can. Sakamakon shi kuma bas dama already akwai iya'inda suke zuwa nan za su kai ka kawai su sauke ka shi kenan. Babu wani sauran cewa eee ni ban iso inda zanje ba kaza zanje ni kuma kunzo kun sauke ni a kaza a'a. Suda ba akwai inda iya'inda suke zuwa. Daga waje kaza zuwa waje kaza ne, daga waje kaza zuwa waje kaza. Amma shi kuma taksi duk inda kake so ne zakuyi ciniki kawai a kai ka. To kaga dole taksi din za a ce yafi wannan maimakon bas.

Waɗanne apps kake amfani dasu sau da yawa? To, apps da nake yawan amfani dasu, daga farko dai akwai WhatsApp, sannan na biyu shine Facebook, sai kuma Telegram, sai kuma Twitter. Daga nan kuma sai wasu applications wasu wanda dai ba za a rasa ba. Amma dai manyan applications da na fi amfani dasu a yanzu, daga WhatsApp sai Facebook ne. Gaskiya na fi amfani da waɗannan sosai sosai saboda babu ranar da ba zan yi amfani da su ba. Haka kuwa kullum sai na shiga, na duba me yake faruwa, me yake tafiya, me akayi. Kuma duk a cikin waɗannan applications din nake samun wa'yannan informations. Haka labarai ma ina samun labarai sosai musamman a Facebook. Eh to wa'yannan su ne gaskiya kuma aƙalla a rana Facebook da WhatsApp kaɗai zan iya kashe aƙalla abin da ya kai awa, kaman awa takwas haka. A kan iya Facebook da WhatsApp. To gaskiya kusan su ne zan ce wa'yanda na fi amfani da su sosai da sosai.

Kana iya kunna wuta? Eh sosai, ma da sosai. Duk abin da ya kama, kila ko wutar NEPA ko wutar girki ko kuma wannan, duk ina kunna wa. Ina iya ƙoƙari na tabbas. To, in bakai ba ma wa zai maka babu. Ina iya ƙoƙarina, duk ba wan da ba na iya ba, da wutar NEPA din da wutar girki dukan ina iya kunnawa.

Kana son karanta littattafai? Eh tabbas ina son karanta littattafai gaskiya musamman ma littattafai irin na nishaɗi, abun ban dariya ne da sauransu sai kuma na soyayya. Tabbas waɗannan littattafai ina son karanta su kuma ina jin daɗi idan ina karanta su. A dai har cikin rai na ina jin daɗi sosai gaskiya.

Kana shan ruwan 'ya'yan itace? Eh, ta sosai ma gaskiya ina shan ruwan 'ya'yan itace sosai ma. Kusan man irin ruwan lemu a matse, haka ruwan kankana, ruwan abarba, ruwan wai da sauransu. Gaskiya ina son su sosai kusan na fi son su ma akan sauran wannan na shaguna da ake sayarwa da shi ya sa ko da yaushe kuwa su suna ƙara wa mutum kuzari da sauransu dai da lafiya. Babu wani chemical ko wani wannan a tattare da su, shi ya sa suɗin ma na fi buƙata gaskiya.

Wace rana kake zuwa kasuwa? Gaskiya babu takamaimen rana guda ɗaya da zan ce wannan ranan ne nake zuwa kasuwa. Kusan duk lokacin da nata shi kawai in dai na kawo, in ta kama zan je ni kasuwa. Wata rana a rana ma zan je dai kasuwa sau uku, sau huɗu, wata ran sau biyu, wata ran sau ɗaya. To babu takamaimen rana guda ɗaya da zan ce yau wannan ranan ne na, ware nake zuwa kasuwa. Duk lokacin da ta kama kawai zan je ni kasuwa in saya abin da zan saya, na je inda zan je ni. Gaskiya babu wani takamaimen rana guda ɗaya da zan ce wai wannan ranan na ware shi, ranan ne nake zuwa kasuwa. Babu, in ta kama wata rana har sau uku ina zuwa kasuwa. To.

Menene abincin da kake ci da safiya? To gaskiya babu specific abu guda ɗaya da nake ci da safiya, sai dai abin da na fi ci ko kuma abin da na fi so. Gaskiya abunda na yau nafi yawanci da safiya shine ina cin doya da ƙoyi da safe da kuma ruwan shayi. Sannan kuma ina yawan cin ɗanwake. Hakanan ɗanwake wannan wanda kusan al'ada ne za a cema ata yankin mu. Kan shine yawanci abun da aka fi karyawa da shi. To wani lokacin kuma har ɗumamen tuwo ina ci gaskiya. Dud de abun da ya sauƙa. Idan an samu ana ci babu wani specific abu guda ɗaya wanda za a ce shi ake ci ko kuma shi aka fi ci. To wani lokacin kuma haka zakayi haƙuri ma ka tashi daga bacci abin karyawa duka ya ƙare. Haka zaka yauƙuri ba za ka ci komai ba har sai an gama na rana tukuna ka ci. To a takaice de kawai abin da na fi ci da safe shine doya da ƙoyi da ruwan shayi ko kuma ɗanwake ko kuma ɗumame. Waƴannan abubuwa guda uku ina ci sosai gaskiya.

Yaya kake shirya ayyuka? To gaskiya ayyuka ina farawa daga mai wahala ne tukunna kafin nan daga nan sai na zo ni masu sauƙi saboda duk lokacin da za ka fara aiki idan ka fara da mai wahala to hankalin ka zai fi kwanciya saboda masu sauƙi su ko da ace a gajiye kake za ka yi su ba tare da wani samun matsala ko wani abu ba. Amma in ka fara da mai sauƙi to za ka zo me wahala ne kafin nan kuma ka riga ka gaji to sai ka ga aikin bai ma yanda ka ke so ba in ba yi sa'a ba ma sai ya kaika har ka kai gobe wa shegari kenan ba ka gama ba. Amma in ka fara da masu wahala to in sha Allahu sauran da suka zo masu sauƙi ɗin ba zai baka wahala ba saboda dama ka riga ka gama masu wahala dai. So masu sauƙin dai kawai za ka je ka ci gaba da yi sai ka ga lokaci ya tafi ma aikinka ya ƙare akan lokaci ba tare da ka sha wahala ko ka ɓata lokaci ba. Hmm.

Kana kunna sanarwar apps? Eh, ina kunnawa amma gaskiya ba kowane application ba. Wasu applications ina kunnawa, wasu applications sun kuma kashe wa manake. Musamman wanda za su na turo mana saƙonni akai akai. Gaskiya bana son irin wannan to. Suwaye nan kashe wa manake ko da ya zo a kunne gaskiya. Don ba kowane application bane nake so sai ta sanar da ni ɗin. Musamman da abun da ya dace da wanda bai dace ba. To za ka ga ana turo maka sanarwar su wanda ni kuma ba kowanne ne nake so ba. Akwai wayanda nake so suna turo min sanarwarsu da zaran an ɗora wani sabon abu. Amma wasu kuma za su ta turo mana saƙonni ne na wayanda ya dace da wanda bai dace ba duka. To sai ka ga saƙonni suna tushigowa bayan ka da yawa wanda wasu ba su dama wani fa'ida ko kuma wani amfani a wajenka. To gaskiya irin wayannan bana ma buƙatan su shiyasa kashe wama kawai yake. Iya wayanda za su na turo min saƙonni wayanda dama ina buƙatan ganin sabon abu da aka wannan to shi ina kunna sanarwarsu saboda na ganin sabbin abubuwa da aka ɗora ko kuma aka turo wa.

Sau nawa kake shia share ƙura? Eh to gaskiya ina share ƙura gaskiya duk da dai ba wai kullun kullun ba saboda bana shiri da ƙura. Duk lokacin da na share ƙura to in nai wasa mura ma kamani yake yi. To shi ya sa ban cika yin share ƙura a kai a kai ba. Ina dai share wa sama sama wani lokacin kuma na kan sa a share. Eh.

Yaya kuke aiki tare da ƙungiyar? Eh, to ƙungiya duk lokacin da aka ce ƙungiya ta sa doka ko kuma ga abun da take so a yi, muna iya kokari muga mun yin juyar nan dokokin da sauransu. So shine bada ni gan da ya sa ita kanta ƙungiyar take alfahari nan saboda muna aiki da ita yadda ya kamata. Duk wani shawarwari da kuma abubuwan da ya kamata muna iya ƙoƙari mu ga cewa mun tuntubi ita ƙungiya din saboda ta bamu shawarwari ko kuma ta bamu mafita. Ko kuma wani abu idan ya taso wanda ba mu gane ba muna iya sanar da ƙungiya din saboda ta shiga ciki a samu daidaito ko kuma a samu maslaha yanda ya kamata. Eh, don aiki da ƙungiya kusan za a ce yafi daɗi maimakon a ce kuna aiki, iya kanku da kanku iya ku kadai saboda ita ƙungiya ido ne na jama'a. Duk wani abu kuma da za'a buƙata duk dole za'a buƙace shi a ƙungiyance.

Wacce biki kake fi so? Gaskiya, na fi son biki, bikin sallah. Saboda shi bikin sallah biki ne lokaci wanda za a ce na farko akwai lada. Kuma wa-- shi ne wanda za ka ga mutane wanda kun jima ba ku haɗu kuma za ka gan su za a yi zumunci za a gaigaisa da sauransu. Kuma bikin sallah ne wanda za ka kai ziyara gidan yan uwa da abokai saboda wani lokacin na iya wannan bikin sallah ne kawai kake da lokaci da za ka je ka ziyarci wasu din. Shi ne to gaskiya, na fi buƙatan bikin sallah akan kowane biki ma ni kan. Saboda bikin sallah tabbas ne yana min daɗi. Ko a ina nake in da aka ce wannan bikin sallah ne to na iya ƙoƙari na gan na dawo gida. Na yi ainihin sallah ɗin a gida ba na je ni na yi a wani waje ba. Saboda in a gida ne za ka yi iya ƙoƙari ka je ka ziyarci yan uwa da abokan arziki da sauransu.

Kana son zama kusa da taga? Eh, ina son zama kusa da taga saboda me? Saboda iska dai na shigowa yanda ya kamata, sannan kuma duk wani abu da yake faruwa a waje, kai zaka fara ganin shi kafin wani da yake ciki ya gani ko kuma wani wanda baya kusa da taga din. So amma kai da kake kusa da taga duk irin wani abubuwa duk da dai hankalinka zai ka su biyu. Suwa ma yana da muhimmanci ace hankalin ka din yana waje sannan kuma yana ciki saboda za ka ga wasu abubuwa wasu wanda ba ka yi tunani ba. Wasu kuma za su zo irin bazata hakan nan. To duk kai da kake kusa da taga zaka iya ganin su. Sakamakon wanda shi kuma yake ciki baya kusa da taga din ba zai ga wa'innan abubuwa din ba. So ka ga kai da za ka gani kai ka fi, kai zaka sanar da wasu cewa ga wani abu ko kuma ko da abun da cutarwa ne ko kuma dai wani abu wanda ba shi ba. So kai da kake kusa da taga din hankalin ka zai fi na wajen sannan kuma za dai ka fi mai da hankali sosai a kai.

Kana sabunta shirye-shiryen kwamfuta? Eh, ina sabunta su saboda ai abun da ya kamata kenan. Duk wasu shirye-shirye ya zama kana sabunta su yanda za ka fi jin daɗin amfani da su ba ka bar su kara zube ba saboda duk abun da aka ce an sabunta shi to ya zama kamar na zamani kenan. Sannan kuma in ba ka sabunta waɗin akwai abubuwan da da yawa za a barka a baya gaskiya. To shiyasa dole ya kamata duk wani abu ba iya kwamfuta ba kuma mene aka ce ma wannan abun ana sabunta shi to ka yi ƙoƙari ka yi waƙar sabunta naka ya zama daidai da zamani. Tabbas ina sabunta shirye-shiryen kwamfuta saboda hakan ne ma yafi dacewa.

Kana zama kan gwiwa? Eh, ina zama kan gwiwa amma idan ta kama. Saboda ai ita zama kaman punishment ne. To, ni kuma ba mutum ne wanda ya saba da laifi ko wane abu ba. Ban cika zama din ba amma in ta kama ina zama lokaci lokaci haka. Wani lokacin abun mazuwa zai yi kai kanka ba ka san ka yi ba. So, ina dai yin haka din amma gaskiya ba wai sosai sosai ba.

Kana amfani da mataimakin murya? Eh ina amfani da mataimakin murya amma ba sosai sosai ba gaskiya. Eh, in ta kama kawai kusan da yake. Duk wani abun da nake buƙata zan iya yi da kai na. Shiyasa ban damu da sai na yi amfani da shi mataimakin murya din ma, amma dai ina amfani da shi sai dai gaskiya ba wai sosai bane.

Yaya kake koyon fasaha sabo? To akwai hanyoyi da nake amfani da su wajen koyon sabon fasaha. Musamman in aka ce wannan sabuwar fasahar ta fito, to nakan iya kokari na tuntubi masana wanda suka san abun, suka fahimci abun, sai su koyar da ni, su sanar da ni yanda ake amfani da wannan fasaha ɗin. Saboda kar a tafi a bar ni, mu muna amfani ne da zamani. Duk wani abun da ya zo mana na zamani, idan naga fasaha ne ko kuma makamashi haka, to muna iya ƙoƙari muga cewa an dama damu ɗin. Shiyasa duk irin waɗannan abubuwan idan suka zo, nakan yi iya ƙoƙari na tuntuɓi masana sai su sanar da ni cewa ga yanda za ka yi, ga yanda za ka yi. Duk wani abun da ban gane ba, abun da na riga da sanin kuma zan iya amfani da shi sai dai na ƙara neman ƙwarewa a kai. Eh, amma dai tabbas.

Ya dangantakarku da maƙota yake? To, dangantaka, Alhamdulillah gaskiya dangantakar mu da maƙotan mu lafiya, lafiya. Babu wani mara kyau ko kuma wani wanna saboda mun ganla mun fahimci juna babu wata matsala ko kuma wani sa'in sa tsakanin mu da maƙota. Ana zaune lafiya kowa da kowa, a gaisa, a yi duk abin da ya kamata. Gaskiya maƙotan mu Alhamdulillah babu da wata matsala da su duka, kowa da kowa muna zaune lafiya da shi saboda za ku ga wannan za ku gaisa, za a yi wasa da dariya. Za ka shiga gidan wannan a gaisa, za ka shiga wannan haka suma za su shigo gidan ku. Lafiya, lafiya babu wani matsala ko wani tashin hankali ko kuma wani rashin jituwa tsakanin mu da maƙota. Gaskiya muna zaune lafiya, ƙalau da su babu wani damuwa gaskiya. Inde maƙota ne Alhamdulillah bamu da matsala da maƙotan mu sai dai godiyan Allah. Duk wani abin da ya kamata ana yi. Hakkin maƙotaka da sauransu ana iya ƙoƙari a ga cewa an cire wannan hakki in an zauna lafiya da kowa da kowa.

Me kake yi da yamma kafin ka kwana? Eh, ina yin abubuwan da suka kamata musamman wanda yazamana sun riga sun saura kuma suna kai na kuma ban yi su ba. To ina iya kokari na gaccewa na yi su duka a ranan kafin mu shiga washe gari. Sannan bayan haka kuma na kan yi kokari na tabbatar da cewa na yi wanka, na ci abinci, na yi wasu addu'o'i, na dai duba wasu abubuwan da ya kamata wanda na san suna kai na. In ban yi ba babu wanda zai mun. To ina kokari na ga cewa na yi su na gama tun kafin a kai ga bacci ɗin ko kwana. Gaskiya saboda ba kowane aiki ne nake so ace ya kai ni washe gari ba. So duk aikin da zanyi in dai na yau ne nayi shi a yau ɗin na gama. To shiyasama duk irin waɗannan ayyukan da yamma nake kokari na tabbatar na bincika naduba na gaccewa, eh duka na yi su na gama, eh nayi na gama. Babu wani sauran aiki da ya sauramun. Sai kuma maganar shi ainihin kwana ɗin ko kuma bacci. Na kwanta nayi bacci. Hankali na a kwance bana tunanin cewa ina da sauran aikin da ban yi ba jiya zan tashi na yi shi gobe. To babu wannan gaskiya. Na riga na aiki na gama hankali a kwance sai in kwanta kuma nayi bacci.

Yaya kake bayar da ra'ayi a aiki? Eh to ra'ayi, ina ba da ra'ayi na ne a lokacin da ya dace. Saboda akwai lokacin da zaka ga ana so za a yi abu wa mana kuma an rasa tuna za a fara, ko kuma an fara an rasa ya za ya ƙare sa ko kuma za a yi a ci gaba. So a wannan lokacin ina iya ƙoƙari na na bada ra'ayina a bisa ɗan basira na da Allah ya hore min sai na ba da ra'ayi na cewa ya kamata ayi kaza, idan anyi kaza za a iya samun sauƙi ko kuma kaza nan zai iya yiwuwa. So Alhamdulillah, kuma idan aka yi haka ɗin ana samun biyan buƙata sosai da sosai. So gaskiya ra'ayi yana da muhimmanci sosai a fannin aiki, ko kuma sana'a ko kuma dai da sauransu. Saboda in ka ce za ka yi abu kai kaɗai da kanka to wani lokacin ba lallai ba za a samu biyan buƙata yanda ake so. So hatsali bashi yasa ake so ana haɗa kai ɗin, sai kuwa kawo ra'ayin shi, sai abu ba a gani wanne yafi dacewa sai an yi amfani da shi, sai kuma a samu biyan buƙata yanda ake so ɗin. Tabbas, ina bada ra'ayi yanda ya kamata, musamman in an zo wajen da ya kamata na bada ra'ayin nawa.

Wane irin tsintsiya kake amfani da shi? To, tsintsiyar da nake amfani da shi kala biyu ne. Akwai tsintsiya namu na gargajiya na Hausawa, inda muke ce masa tsintsiyar laushi sannan akwai kuma tsintsiyar kwakwa. So duka ana amfani da su. Shi wannan tsintsiyar laushi ɗin ina amfani da shi wajen shara irin cikin ɗaki haka da kuma falo da sauransu da haka. Shi kuma wancan na kwakwa ɗin muna amfani da shi ne lokacin da za a share tsakar gida ko kuma waje, ƙofar gida can duka. So kowanne ne da lokacin da ake amfani da shi sannan kuma da inda ake amfani da shi. Don shi wannan tsintsiyar laushi ɗin in ka ce za ka yi sharan waje da shi to fa kwana biyu ya lalace. So shi ya sa muke amfani da na kwakwa. Haka shi ma na kwakwa in ka ce za ka yi amfani da shi a cikin ɗaki to sharan ƙafa zai zama rabi da rabi ne. To shi ya sa kowanne da mahallinsa. Shi na kwakwa muna amfani da shi a waje saboda share irin tsakar gida da kuma can ƙofar gida haka. Shi kuma na laushi ɗaki da falo da dai sauran wajajen da ba za a rasa ba ne.

Ya yi dangantakarku da shugaban aiki, to gaskiya dangantakarmu da shugaban aiki sai dai godiya. Saboda ya ƙoƙarin mu yi masa biyayya duk lokacin da aka ce shi wannan shugaba ne, so yana da kyau a masa biyayya ɗan. To shi ya sa muke iya ƙoƙarin mu muka ce wa, mun masa biyayya, an masa kuma aiki yadda yake so ba yadda mu muke so ba. Saboda wani lokacin in ya zama na shi shugaba ya ce maka ga yadda yake so kai kuma ka zo kayi yadda yake so ɗin. To daga ƙarshe sai kaga an zo an samu matsala sai yana cewa dama na gaya maka ga yadda nake so ka yi ba ka yi ba ka zo ka yi son ran ka. So shi ya sa yana da kyau duk lokacin da shugaban aiki ko kuma shugaba ɗaya ko yana ma in ya sa doka, a yi ƙoƙari a bi dokar ɗin. Musamman mu irin namu na Hausa na, mu yana da kyau duk lokacin da shugaban ka ya sama doka akan cewa ga abun da yake so ka yi to ka yi ƙoƙari ka yi yanda yake so ɗin ba yanda kai kake so ba. Ko da kuwa za ka fi shan wahala akan waƙar ne. Saboda wannan shi ne zai ƙara maka kima da daraja a gidansa. Ya san cewa kana girmama maganarsa sannan kuma kana bin umarninsa. So wannan shi ne.

Menene kake son canza a wurin aiki? To, gaskiya ku sanda ce babu a yanzu kam, saboda duk abubuwan da nake amfani da su da wayanda nake yi da sauransu duka kuma yana tafiya min daidai yanda nake so. Babu woni abu wanda nake so a yanzu wanda zan iya cewa ina son a canja shi, saboda duk abubuwan nan suna min aiki yanda ya kamata. Babu woni matsala ko kuma tashin hankali ko bata lokaci. So hankali na na kwanciya idan naga ina aiki yanda ya kamata ba tare da samun wata matsala ko wani wannan ba. Shi ya sa ma bana buƙatar canza komai a yanzu, sai dai ko zuwa gaba bamu sani ba. Musamman in ya zamana an kawo wayan su kayayyakin aiki wayanda sun fi wanda muke amfani da su. Dudda cewa yanzu wanda muke amfani da su ɗin su ma na zamani ne. So babu buƙatar canja su a yanzu sai dai zuwa gaba. Idon Allah ya sa an kawo wayanda suka fi wayannan to zamu yi maraba da su ainihin wayanda aka kawo ɗin. Eeh.

Kana iya yin iyo? Gaskiya a'a, saboda ba wai na saba shiga ruwa bane. To shi yasa ban cika yin ko kuma ma zan ce ban iya ba. E, saboda ko lokacin da muka je mu ziyara jeji Yankari mun je mun shiga ruwa mun yi wanka amma dai wanka yanda aka saba ba tare da an yi iyo ko kuma an yi shiga waje mai zurfi sosai ba. Saboda duk lokacin da aka ce ma irin haka abu ne wanda yana da kyau ya zamana ka iya shi tukunna kafin nan ka je ka fara ƙoƙarin yin abun da za kayi din in ba haka ba, wani lokaci za ka je kasa kanka a hatsari ko kuma ka iya rasa ranka. To shi ya sa ina iya ƙoƙari na naga cewa na yi in don shiga ruwa din in shiga iya daidai inda zan iya shiga ba tare da na yi iyo ko kuma wani abu makamacin wannan ba. In dan dai yi wanka yanda yakamata sama sama ba za dai ace ban shiga ba to iya abinda nake yi kenan a ruwa amma in an zo maganar iyo ka shiga ka jima kana wanka kana waye ko kaje waje masu zurfi gaskiya wannan bana iyawa.

Sau nawa kake tsarkake gidanku? To gaskiya kusa za a ce ba adadi. Saboda duk lokacin da ka ga waje yayi datti bai yi kyau gani ba yana da tsabtacce shi. Ba sai ka jira lokaci yayi da cewa, eh sau uku ko sau huɗu zan tsaftace gida a rana har to ka yi na farko ka na jira sai lokacin yin na biyu yayi kafin ka je ka ce za ka ƙara tsaftacewa ba to a'a. Gaskiya muna nan duk lokacin da aka ce an ga wani abu wanda yanayin bai dace ba haka to yana da kyau a tsaftace wajen saboda ba ƙasan wa zai zo ba. Don kare lafiyarku da kuma baƙi wanda za su zo su yana da kyau wa gama an tsaftace muhalli a ko da yaushe. To shiyasa babu wani specific lokaci guda ɗaya da muka ware na ce wa wannan lokacin tsaftace gida ne ko kuma wannan a duk abun da lokacin da ya kama kawai za a tsaftace gida, a tsaftace duk inda ya kamata. Ko ina da ina kawai duk inda ya kamata za a tsaftace shi. Babu adadi gaskiya.

Yaya unguwarku take? Unguwar mu tana nan dai tsaka-tsakiya ne. Ita ba unguwan masu kuɗi ba ita kuma ba unguwan talakawa ba. Tana nan a garin Gombe ta yankin Fattami ana ce mata Real quarters. Wanda wannan unguwar ta kunshi gidaje a ƙalla ba a ƙasa ra ba za su kai guda dubu biyar. Ga kuma wannan, duk da cewa muna da ƙarancin abubuwan more rayuwa kama daga kan hanya, asibiti, makaranta, ruwan sha kan Alhamdulillah ba laifi muna da ruwan sha. So amma in aka za irin su asibiti, makaranta da su irin ko wani ofishi na jami'an tsaro, hakan nan da sauransu to gaskiya wa'inan an bar mu a baya babu su. Duk da cewa a unguwan akwai zaman lafiya babu tashin hankali, babu yan daba dai da sauransu duk irin wa'inan abubuwan Allah ya kiyaye bamu da su a wannan unguwa dai. Sai kuma abubuwan da ba za a rasa ba naɗan matsaloli dai haka sai kuma irin waɗanda za su shigo dagawata unguwa su zo su danye ta'addanci da sauransu su zo su wane to duk irin wa'inan an fara ƙoƙarin ganin cewa an magance su. An fara ɗaukan matakai ya sa ake ɗauko ainiyin kamar 'yan banga haka. Wanda za su zo su na gadin unguwan da daddare saboda ɓata gari. Waɗanda su ke shigowa dagawata unguwa su zo su yi wane abun da bai dace basu tafi. To duk irin wa'inan abubuwan ana ƙoƙari aka ƙoƙari an magance su.